Ina sa turare sosai, sosai sosai. Saboda ni karan kai na ina son turare sosai. Ina son kamshi. Ko sallah ma kawai na zo je-- na je yi, zan je in yi haka nakan sa turare kafin in je masallaci.

App din da nake yawan amfani da su shine WhatsApp. WhatsApp, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, sai kuma Google. Sai kuma Google. Amma dai nafi amfani da WhatsApp, sai kuma WhatsApp da Facebook da Telegram, eh, sai kuma Twitter. Ina Amfani da Twitter shi ma sosai gaskiya.

Eh gaskiya, sabulun da na fi yin amfani da shi sosai gaskiya, wanda na fi amfani da shi sosai, to Dettol ne. Dettol sai Septol. Kuma dai su Premier wanda wasu lokaci idan, idan na je siyan wa'ancan in kuma babu shi to na kan saya kaman Premier ko kuma wanda ya sawwaka kaman Giv haka. Amma wanda na fi amfani da shi gaskiya shine Dettol da Septol.

Eh muna yi, muna yi, muna yi sosai da itace ba. Na yi yawanci tun asali can dama ai da itace ne ba dan yanzu da aƙadan zo da gawayi ba ko kuma su gas da ake amfani da shi yanzu ba amma mu, har yanzu muna amfani da itace sosai ba ƙadam ba ba.

Toh gaskiyar lamari bana son abinci mai yaji. Bana son abinci mai yaji. Saboda idan na ci abinci mai yaji Duk kirjina zai dinga mun zafi zai dinga mun ciwo. Toh bansani ba ko kilan ko ulcer ne yake kawo wannan amma gaskiya ni banason abinci mai yaji gaskiya.

E, hayaniya kan gaskiya mutun, ai dole ne ya za ka yi. Sai dai haƙuri ne amma hauaniyadole. Inde ka zama mai jama'a dole ka dinga fama da wanda suke hayaniya sosai. In dai ka zama wanda yake da jama'a, to ko kuma kana hulɗa da mutane da yawa dole ka dinga jin hayaniya.

Eh to sosai, kamar irinsu wasu lokuta ko kuma kana san yin wani abu a lokaci, ko kuma dai wani aiki ko kuma wani abun da yake da muhimmanci. To gaskiya ni na kan sa, na kan sa alam, na kan sa alam saboda idan lokacin ya kusa ko kuma lokacin ya kai, idan na ji wannan alam ɗin nan zan tuna da abin da nake so zan yi.

Eh, ina yin masabi, a da mutane sosai. Ina yin masafa da mutane sosai saboda ina son masabi, a. A addinin mu ma yi musafa, a yana da kyau. Idan ka je ka samu mutane ka gaishe da su, idan ka yi sallama da su, za ku koyi ƙoƙari, kuyi musaba, a. Shi ma yana cikin sunna saboda abune mai kyau sosan, gaske sosai. E, diddadai a al'adan mu, ayo gani wanda yake gaba da kai ka haɗu da shi bayan da za ka yi, ka yi masafa, a da shi saboda girman da ka ke ba shi.

Eh ina amfani mana da shi. Ai dole ne. Eh shiku ma? Ai dole ne. Dan akwai shi za ka gani za ka, za ka ji daɗin bacci. Amma muna shiri duk da dai. Bakowa zaka samu ace wai yana da wannan karfin ko kuma yana da shi ba ko kuma yana da ra'ayin, kam ba. Hmm. To wani za ka gani ba damu da shi ba ga baki ɗaya da ya zo kawai bacci abun shi zai yi. Shi dai kawai abin da ke gabanshi shi ne bacci. Amma gaskiya ni ina son shi sosai kuma ina amfani da shi.

Ehh, ayyukana aini ina tsara abuna daki, daki, daki, daki. Eeh ina tsara abuna daki, daki yanda ya kamata wanda duk lokacin da na tashi ba zai ban wahala ba. Eeh, duk lokacin da na tashi aikin na wanda bazai wahala, bazan wahala ba. Shi ya sa duk wani ayyukan da zan yi na kan tsara shi yanda ya kamata da lokaci da kuma yanda idan na zo ba yanda za'a yi samun wahala cikin aikin. Wanda aikin zai tafi daidai yanda ya kamata.

To masha Allahu Alhamdulillah, ina yin godiya sosai a wajen rubutu da nake yi. Saboda yawanci mutane suna yabawa, suna cewa "Wai a lallai rubutun da nake yi hannuna na da kyau. Rubutuna yanayin kyau sosai." Dalili, ka san kuma manya kun ce wai ba wai kai da ka ke abu. Kai za ka ce ba wai kai da kanka za ka ce kai ne mai gaskiya ba ko kuma kai ne mai yi ba. A'a, abun nan da kake yi shi zai je ya bayyana ka cewa wai kana yi da kyau ko kuma ba ka yi da kyau. Eh, to alhamdulillah kuma mutane suna yabawa da rubutun da nake yi.

To ai, to ai ka marma kun san, kamar kun san ma ina amfani da shi. Saboda ni, ni zan kwanta dole sai na lulluɓa jiki da bargo. Dole, inba haka ba bana jin dadi. Kai komai zafin da ake yi, komai yawan zafin da ake yi. A cewai ana zafi, mutum na zubar da gumi, mutum na zubar da zufa. To ni dai inzan kwanta sai na lulluɓa jiki. Illa lokacin sanyi ne, illa lokacin zafi ne, ni dai inzan kwanta sai na lulluɓa jiki. Sannan zan ji dadi. Ko da za a ce daga baya bargon zai yaye Ni amma inzan kwanta sai na ji nisa.

Eh sosai, sosai. So san gaskiya, ai bamani kaɗai koma wane ne ma? Ai koma wane ne yana son haske? E, sai de kawai ni zan kwanta da daddare na kankasheshi saboda mene ne? Bacci ya yi saurin ɗaukana. Sauro idan na koya haske dinnan bacci ba zai yi saurin ɗaukana ba. To dalili abin ne suka kawo yi. Idan dare yayi, zan kwanta na kankashe wuta ke nan, na kankashe haske. Amma ba ka bari, ku waye na san haske.

Eh sosai, ina iya yi mana. Ina iya yi. Dudda ba kowa bane ba yake da murya wanda zai iya yin iyo. Amma ni alhamdulillah murya na zanzan yake, wanda zan iya yi. Zan iya yin iyo da sosai ma sosai.

A'a ni ina cin abinci ne, ina cin abinci ne da cokali. Gaskiya. uMm ba na cika ci da hannu, gaskiya da cokali nake ci. Ko ma wane irin abinci ne ko da tuwa ne aka kawo mun, to gaskiya da cokali nake ci ko wane irin abinci ma.

Eh gaskiya ina zubar da hawaye, ina zubar da hawaye saboda wani albasan za ka ganshi yana da zafi sosai. uHm, wani albasan za ka ganshi yana da zafi sosai. To, duk lokacin da muka zo yankawa haka, gaskiya mutum yakan zubar da hawaye. Eh, mutum yakan zubar da hawaye saboda dan zafin zafin shi. Indai yana shiga ido, to dole za ka ga hawaye yana fita a ido.

Eh to alhamdulillah mashallah, mashallah aiki dai muna yin aiki lami lafiya da juna saboda gamsuwa da yadda da rukon amana da mukai wa juna. To a gaskiya siyarwa sabilillahi aikin mu lami lafiya yadda ya kamata. Eh muna aikin mu lami lafiya yanda ya kamata yanda kuma aka tsara da lokaci da kuma lokacin da za'a yi shi komai da komai.

Eh to gaskiya nafi son indai tufafi ne, wanda na fi so to tufafi na gargajiya na asali wanda yake shadda, eh, shadda ba da kuma jallabiya. Uhmm, ina sonsu sosai, sosai sosai saboda da zaran ka riga ka sawo to kowa zai ganka da ƙima. Zakaga kaima ka fito ciki sutura mai kyau wanda sutura mai kyau shi yake ya bayyana wannan ɗin mutum kuma yakan ƙarawa tuwa zuciya haske sosai.